Kana sanya tabarau? Eh, ina sanya tabarau saboda suna min kyau. Saboda tabarau cikan kwaliya ne namiji, yanda zai tsaya ya sa hula da kyau. Gaskiya tabarau na da kyau gaskiya ga ɗa namiji.

Gaskiya aiki tare da ƙungiya yanada saboda zaman tare a haɗa a bada abu mai kyau saboda aiki tare da ƙungiya yana kawo ƙara cigaba da ƙara buɗe kai. Saboda ka san menene gaba ga waɗanda suka gani kafin kai.

Kana da lulluɓewa da bargo? Eh, ina lulluɓewa da bargo saboda sanyi. Saboda yanzu ma muna watan Disamba gaskiya. Dole sai na sa bargo saboda ciwo, saboda ban son ciwon sanyi gaskiya. Gaskiya saboda tari kuma lokacin sanyi.

Eh to maganan tufafi maganan kaya gaskiya na nafison son siliki saboda na fi son kayan da zai min kyau. In nasa nasan cewa nasa kaya so gaskiya kayan siliki sunfimun keu na fi son su ma a jiki gaskiya.

Ito gaskiya takalman da nike da su, gaskiya ba su da yawa saboda ni na san abu mai tsada. Su kuma takalmi mai tsada sai kana da kuɗi gaskiya. So gaskiya ta takama na ba su da yawa gaskiya. Shiyasa ba su da yawa amma in na samu zan sa gaskiya.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci. In aikin ya zama dole, zan yi kuma zan ba ma wani. Amma in bai zama dole ba gaskiya bana yin aiki bayan lokaci. Lokacina na yi, nake tashi gaskiya.

Eh, ina bin ƙa'idojin aiki saboda in baka bi ƙa'idojin aiki ba, aikin bazai yi ba. Saboda wanda yayi aikin ya kasa ƙa'idoji saboda ga abin da yake so kuma hakan za a mushi. To idan imbaka biba aikin bazaiyi keu ba dole sai kabi ƙa'idojin aiki kafin kai aiki.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka shine lambar waya na gaskiya. Saboda in baka da lambar waya babu wanda zai kira ka, babu wanda zai baka business ka samu kuɗi ka yi amfani da su gaskiya. So lambar na mai albarka shine lambar waya na gaskiya.

Eh gaskiya ina son ɗaukan hoto saboda ɗaukan hoto history ne saboda yana zama memory. In wasu abubuwa suka faru, za ka iya tunawa eh ka yi wa. Ka yi abu za'a lokacin kaza, amfanin ɗaukan hoto kenan for history.

Eh, to gaskiya yanda nake bada, bada nawa ra'ayin a wajen aiki shine in ina da experience ɗin aiki da nayi da so zan bada aiki yinda na gani ana yi da kyau, shi zan cimma wani shima yai da kyau, so that komai ya fita lafiya lau.

Eh muna amfani da ruwan rijiya saboda ruwan rijiya yana da kyau. Saboda ruwan rijiya ai ruwa mai kyau ne daga ƙasa. Eh gaskiya muna amfani da ruwan rijiya saboda yana kyau amma bama sha gaskiya sai muyi wanke da shi. Amfani ruwan rijiya kenan a wajena.

Eh, to gaskiya ina son ziyartar Kano saboda Kano ƙasa ne mai kyau, suna al'ada mai kyau. Gaskiya ina so in je Kano saboda in ga abubuwan al'adan gargajiya, kagahistory da abubuwan da suka wuce. Gaskiya ina so in je Kano saboda inga abubuwan al'adan gargajiya, kaga history da abubuwan da suka wuce.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo saboda kayan a yanar gizo kamar sun fi sauƙin siya. Ba sa ka fita ka sha wahalan mashin ko mota ba, kuma ci a cikin cunkusuwar mutane gaskiya kaya a yanar gizo yafi sauƙi siya gaskiya.

Eh to gaskiya ina ajiye hotunan wayana ne a gallery. A cikin gallery na, suna musu waje mai kyau ma. Na samu private, na samu waje a gallery na wanda ba kowa ya sani ba. In sa musu number wanda ni kaɗai zan iya buɗewa saboda ba kowa saiya gani ba gaskiya.

Eh toh abunda nake in babu wutan lantarki shine kaman ina danna wayana in nayi cajin wayana sosai ko kuma ina ɗan fita yawo cikin abokanai na saboda muyi labarin rayuwa da mafita na rayuwa gaba in babu wuta abin da nake kinen gaskiya.

Eh, to yanda nake kare kaina saboda sauro. Akwai net ɗin sauro ko kuma kafin in yi bacci sai in sa maganin sauro a ɗakina saboda kas sauro su dame ni na gaskiya. Saboda ciwon cizon sauro babban ciwo ne na malariya sosai, wanda an ce yana kashe mutane ma dai gaskiya, su bi da ke gaskiya.

Eh, to gaskiya gudun fanka wanda na fi so gaskiya shine wanda zanji daɗi. In na sa azarin baiyi yawo ba, baiyi kaɗan ba. Na fi son shi daidai, daidai wanda ba sai na, ba siyasa na mura ba. Eh, ina bacci. Kawai na fi son in bacci mai kyau kawai gaskiya.

E, to launin ido kaman baƙi ne ai. Launin idanun mu baƙi ne, so as in launin idanu baƙi ne kaman baƙi da fari a cikin ido yanda Allah subhanahu wata'ala yayi su kenan fari da baƙi da ɗan ruwa ruwa kaɗan a ciki.

Yaya na ke koyon fasaha sabo? Ni a wajena yanayin ciki koyon fasaha sabuwa shine ta wajen natsuwa, saboda in ba ka da natsuwa gaskiya ba, ba za ka koyi komai a rayuwar duniya ba. Dole sai ka natsu. Wanda ya fi ka sani ya koya ma saboda kai ma ka yi da kyau gaskiya.

Eh to gaskiya ina amfani da internet sosai saboda a rayuwar yanzu komai a internet akeyi kome da kome ina kan intanet, so gaskiya ina amfani da intanet sosai gaskiya, sosai sosai.

Gaskiya a ya'yan itace gaskiya ina son mangwaro. Ina son gwanda da, da abarba amma gaskiya na fi son mangwaro saboda ya fi mun daɗi gaskiya. Mangwaro ya fi daɗi. Na fi son mangwaro gaskiya. Mangwaro ya fi min daɗi gaskiya.

Eh to gaskiya maganan kunna sanarwa apps gaskiya bana kunna wa. Eh to gaskiya na nafi kunna abunda nake amfani da shi. Gaskiya in ban, in ban, in ban amfani da abu ban cika kunna abunda ban amfani da shi ba gaskiya. Gaskiya ban kunna.

Eh to ina share ƙura a yayin da komai yayi ƙura sosai can sosai. Bawai ina sharewa ko da yaushe bane ba. Gaskiya sai sunyi ƙura sosai irin ba wai can sosai ba. Indan zanta bani ji ƙura gaskiya zan share su saboda kar cuta ya biyo baya gaskiya.

Eh gaskiya ina son yin hula gaskiya. Hula abu mai kyau ne ace namiji yasa hula saboda hula tana ƙarawa namiji kyau d kuzari zai je ƴan mata gaskiya hula na da kyau gaskiya. Hula na da so, kyau sosai yanda mutum zaiyi ma ama da shi gaskiya. Hula na da kyau sosai.

Yan ni ke karɓar baƙo? Ina karɓan baƙone, ta hanya mai kyau gaskiya, saboda karɓan baƙo kamar zama ne mai kyau a cikin ko wane addinina na Musulunci. Karɓan, karban baƙo yana da kyau, ka riƙe baƙo. Addini, ko wane addini ma ya karanta cewa ka riƙe baƙo da kyau gaskiya.

Eh gaskiya muna, gaskiya ina samun horo a wajen aiki saboda ko inda na yi aiki da horo ne yasa na bar wajen saboda horo ya yi yawa. In horo ya yi yawa, mutum ba zai tsaya ya yi abu da kyau ba gaskiya saboda sun fi so a yi abu kullum kullum ba hutu, babu kyan, ba hutu gaskiya horo bai da kyau.

Yaya na ke magance matsaloli a wajen aiki ko a aiki? Yanda na ke magance matsalolin abun aiki ko ina aiki shine in natsu in gane me matsalan kafin in yi maganin matsalolin kafin su girma su yi yawa gaskiya.

Wani irin miya nafi so? Eh to gaskiya nafi so miyan kuɓewa saboda miyan kuɓewa yana min daɗi. Ba cin daɗi kuma miyan kuɓewa yana da kyau a jiki. Yana gina jikin ɗa namiji to miyar kuɓewa yana da kyau gaskiya nafi son miyar kuɓewa gaskiya.

Wane abinci yake sa na ji daɗi? To abincin da na yi ne da ke jin daɗi shine shinkafa da miyan stew gaskiya. Shinkafa da miyan stew akwai daɗi yana min daɗi tun ba'in amsa nama a ciki ba ko naman kaza haka gaskiya. Eh to na fi son shinkafa da miyan stew gaskiya yafi mun daɗi gaskiya ina ci.

Eh to wane launin nafi so launin, nafason launin sanyi gaskiya saboda launin sanyi in yanzu in kashe ga cikin bargo shi kenan, ba ruwan ka da sanyi in yazo yana wucewa ne dai koyaushe ya wuce gaskiya nafison launin sanyi saboda yafi ingani yafi min kyau gaskiya.

Yaushe kake farkawa kullum? Eh to, ya dangance ne da lokacin na kwanta bacci. Ina kwanta bacci latti gaskiya ina tashi latti, amma ina kwanta bacci da wuri, gaskiya ina tashi da wuri kamar ƙarfe bakwai na safe in na kwanta da wuri kenan gaskiya.

Wayanna irin tufafi kafi so? Eh to gaskiya na fi son kamar babba riga haka. Riga da wando na fi son wannan gaskiya, riga da wando kamar farare haka riga da wando fari ka kwashe dami wanda aka yi ɗinki gaskiya na fi son wannan gaskiya su ɗin su na fi so gaskiya.

Nawa matashin ka ke amfani da su? Eh, to gaskiya maganan matashin da nake amfani da su gaskiya ba su da yawa. Ko kaman guda biyar haka ko shida ko bakwai. Gaskiya, ainihi na sami yin saƙa na amfani da su saboda ban tsauwala a gaskiya.

Ina kike cin abinci a wajen aiki? Eh, to ina cin abinci a wajen aiki a inda na san yana da tsafta. Kaman wajen cin abinci, waje mai tsafta haka gaskiya zan iya zama in cin abinci. Amma in waje babu tsafta gaskiya bancin abinci a wajen aiki. Ni da nafi son in bari sai na dawowa gida gaskiya sai in ci abinci. Abun da nake yi kenan.

Kuna da wifi a gida? Eh to gidan mu gaskiya inda nake yanzu gaskiya babu wifi saboda family house ne. So gaskiya dai babu wifi a inda nake yanzu saboda family house ne gaskiya babu wifi gaskiya a inda nake yanzu gaskiya.

Wane shago kake fi so zuwa? To shagon da na fi zuwa shine shagon da na san zan saye abu. Ba kowane shago nake zuwa ba saboda ba abin da zan saya. Amma shagon da na san zan sayi abu gaskiya nan na fi zuwa saboda in sayi abin da nake so in saya saboda in wuce in ba su waje shi ma wani ya zo ya saya.

Sau nawa kake, ok sau nawa kake ansan kira a aiki? Eh to inda nake ansan kira a aiki kaman ana nema na sai a kira ni a aikeni. Amman ba wani aiki kokuma irin wani abu mai amfani gaskiya ba a kira na gaskiya. Hakanan kawai ba a kira na.

Kana dabbar gida? Eeyy to gaskiya yanzu dai ba da dabbar gida amma gaskiya ina so in mallaki ko ɗa guda ɗaya. Ina so koɗa kare ne gaskiya in saya ajiye a gidana saboda suna burge ni gaskiya amma yanzu gaskiya bani da shi.

Waɗanne ƙofofi wata labarai kake amfani da su? Eh, to gaskiya nafi son BBC gaskiya saboda wainnan basa yin ƙarya, kome suka gaya mana gaskiya ce saboda wannan duk duniya ce. Ba zan wannan gaskiya ban amfani da wani saboda karya da shaidan mutane gaskiya.

Yaya sa hannun na ku yake gaskiya sa hannun mu baida wa wahala saboda indai zaka sa hannu ba wani abu mai wahala bane ba saboda indai zaka sa hannu kuma ƙasa mai kasa gaskiya to sa hannu ba wani abu mai wahala bane gaskiya a wajena yke nan banson wasu.

Yaya kake yanka shawara a aiki? Eh, to yanda nake yanka shawara a wajen aiki shine zan duba in gani abin da zan yi daidai ne ko ba daidai bane. Ba tukuna kafin in yanke, in ba daidai bane. Da gaskiya ban sa mutane su sha wahala shawara gaskiya a wajena gaskiya.

Kana iya tsalle igiya? Eh to gaskiya zan iya tsalle igiya indai igiyan ba wai tana da tsawo bane gaskiya saboda wani abun da ka yi, gwanda kar ka yi. Saboda tsalle a kan igiya ba abu mai kyau bane ba gaskiya. Gaskiya ba zan iya ba.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh ina yin ciniki a kasuwa. Inna fito da abu, inna fito da, saboda ni ina siyar da takalma ne gaskiya. Saboda kuma inna fito da takalma na gaskiya ana siya, ina yin ciniki sosai, saboda na san ina yin abu me yin kyau saboda abin da nake nasani yana da kyau gaskiya ana siya sosai sosai gaskiya ana siya.

Wani gidan abinci kafi so? Eh to gaskiya gidan abincin da na ke so, na fi son gidan da ake yin sakwara da miyan taushe gaskiya. Saboda sakwara yana, gaskiya yana mun daɗi ba zanyi karya ba. So na fi son inda ake yin sakwara gaskiya, sai a fa mun daɗi gidan da ake yin sakwara gaskiya.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh gaskiya ina sha saboda yana da kyau a jiki da abin da aka sha daga ice ya fito hakan 'natural' kenan. Komai daga ice ai yana da kyau. Balle kuma ruwanshi, gaskiya ina shan ruwan itace, gaskiya.

Eh to gaskiya, maganar rubutu da sauri gaskiya bana rubutu da sauri kuma a wani wata lokaci kuma ina yi saboda ya dangana sai lokacin da nake so yi amfani da abin da nake rubuta gaskiya, lokacin da nake dubawa gaskiya.

Yaya ni ke zubar da shara? Eh to ina zubar da shara ne a cikin kwandon shara saboda duk abin da baikamata ma in zubar da shara a ƙasa ba saboda tsafta na. So ina zubar da shara ne a cikin kwandon shara gaskiya abin da ni ke yi ke nan.

Ina kake tofa? Ito ina tofa miyau ne a cikin kamar kwata haka. Ku kuma inda na san mutum ba zai gani ba saboda miyau abin ƙyama ne ai. So ina tofa da miyau ne a cikin kwata, ko inda wani ba zai gani ya ji ƙyamar abin da na zubar ko ba haka ba saboda basu inga abin da wani bai suyi gani.

To burina a aikin da nakeyi, akowani aiki da nakeyi shine cigaba. Aikin da ba ci gaba ai ba aiki bane ba ko ba haka ba. To burina kenan burina a kowanne aiki shine in samu ci gaba a inda nake so in yi mu'amalar rayuwa na gaskiya.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh to ina iya ɗaura ƙulli, indin na magani ne ko ba aka ba, kaman akwai ƙullin magani wanda za a ba ka ka ƙulla don ka samu lafiya. Eh ina iya, ina iya ɗaura wannan amma ƙullin da ba na magani ba gaskiya ban ɗaurewa ba gaskiya.

Eh to abin da nake don ƙiyaye lafiya na shine zama a waje mai tsabta inda ya kamata in zauna in yi abu mai tsabta kuma inda nake ƙiyaye lafiya na kenan zama a waje mai tsabta kuma in yi abu mai kyau. Abin da nake ƙenan in sha Allah.

Wani irin nama nafi so? Eh to ni nafi son naman kaza. Na fi son naman kaza gaskiya saboda naman kaza yana da kyau a jiki kuma yana mun daɗi gaskiya tun ba an sa mashi yaji ba gaskiya. Gaskiya na fi son naman kaza saboda naman kaza yafi mun daɗi gaskiya.

WACE RAN ANKE ZUWA KASUWA. Eh to ai kasuwa ba ta da ranar zuwa kasuwa. Ita kasuwa indai zaka je ka siya abun da kake so. Amma na fi so in je kasuwa ranar Monday. As in ran Monday kowa na wajen aiki sai in je in sayi abin da zan saya in dawo. Na fi so in je kasuwa ranar Monday gaskiya.

Yaya ka ke inganta aikinku? Eh, to shi aiki. Ya kamata a inganta shi ai, shi aiki dole mu inganta aikinmu saboda muna so mutane su san me mu ke yi yana da kyau, don mu basu abin da su ke so, yanda su ke so mu ma yanda mu ke so gaskiya.

Eh kana ajiye copy bayanan ku ita bayani mai mahimmanci yakamata a ajiye ta awaje dole a ajiye copy saboda ɓacin rana wanda za a ci anyi abu ace ba a yi ba. To in akwai kofi, kofin abun ai basu an sha wahala a gaskiya.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Eh to gaskiya abinda nake da yamma kafin in kwanta ko kwana ina abubuwan da ya kamata. Ina tunanin da zan yi kamar aikin da zan yi gobe, so zan yi su da yamma. Ina tunanin na tsara abubuwa na kamar gobe da safe me zan yi, so tun yana zan yi su da yamma kafin gobe da safe.

Sau nawa kuke yin taro a mako? To gaskiya ni mutum ne wanda ba ya cika zuwa taro ba inda mutane suke, saboda ni mutum ne mai yawo ne kaɗai, mai son zanyi dayuwa na, ba wai in zauna l cikin mutane, inta labari ba gaskiya ni ban taro.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, to ita kasuwa kamar yadda na faɗa ɗazun. Ita kasuwa ba ta da ranar zuwa saboda koda yaushe ana zuwa kasuwa amma na fisan in je kasuwa ran Monday. Kowa na wajen aiki sai in je in siya abin da zan siya ba, go slow sai in je in dawo gaskiya.

Ke kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai saboda ban so in samu matsala da oga na wajen aiki. Saboda shi aiki ya na da muhimmanci, inda za ka je ka samu abinci yana da muhimmanci, so ba sai ka yi wasa da lokaci ba.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina duba ƙwan zakara da safe musamman in na tashi kaman ƙarfe wurin shida ko Allah ya tashe ni sallah. Ina jin kokan zakara yanda suke kuka a bayan window na su gaya ma cewa safiya ta yi.

In kana zuwa wurare da wuri ko daga baya, eh to gaskiya ni mutum ne wanda bai yarda da African time ba, inda zan je waje, nikan zuwa waje kafin kowa ya je ma ko in za a yi taro ko wani abu aka, eh gaskiya ina zuwa waje da wuri gaskiya.

Ka fi son zama a birni ko a ƙauye? Eh to gaskiya, gaskiya na fi son zama a birni saboda abun da abu saboda na riga na saba da birni. Amma kuma ina son zuwa ƙauye kamar irin hutu haka sai in je ƙauye in ga mutane na in huta kafin in dawo birni. Amma na fi son zaman, na fi son zaman birni gaskiya.

Wani irin mai kake amfani da shi? Eh to, inda man shafawa ne ina amfani da Vaseline, normal Vaseline na maza, baby care ko eh Vaseline na maza. Wanda na shafa in ana sanyi ko ba a sanyi ba, Vaseline dai mai kyau yake shafa gaskiya.

So nawa na ce goge haƙora. Wai haƙori ya kamata a goge sau biyu kaman da safe in ka tashi kafin ka yi breakfast wasu kuma sunce kafin ka yi breakfast. Da in kuma in za ka kwanta ya kamata ka ƙara goge haƙoranka saboda za ka kwanta kar ka kwanta da germs a baki.

Wanne abincin gargajiya na fi so, ni dai na fi son ɗan wake. Gaskiya ina son ɗan wake saboda ɗan wake tun ina yaro na kaicin ɗan wake saboda yana mun daɗi sosai. Sai ma an sa mata mai da aji da, da maggi. Gaskiya ɗan wake yana daɗi, aka mata wannan haɗi saboda daɗin shi ne nake ji gaskiya.

Wannene abincin da na fi so? Eh, to ni gaskiya na fi son shinkafa da wake. Saboda shinkafa da wake da miyan stew, ga nama, ga kifi daɗi kenan ai. Ga daɗi ga shikuma, ga gina jiki yana da kyau a jiki. Muna cin abinci masu kyau gaskiya.

Eh to gaskiya lokacin da na fi so na shekara shi ne shekarun baya sunfi daɗi kuma sunfi annashuwa ba kamar yanzu ba da komai mutane da yawa ake kashe kashe shekarun yanzu gaskiya basu daɗe saboda yanayin mutane sun canza sosai gaskiya shekarun yanzu ba daɗi gaskiya.

Kana ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh to gaskiya shirye-shiryen kwamfuta ba kowa ya iya shi ba, saboda yana buƙatar ka samu a samu wanda ya iya aikin sosai kar a zo ayi mistake saboda shi bai kamata ana mistake irin wannan kwamfuta haka ba.

Eh to wani irin ice cream na fi so gaskiya na fi son vanilla flavor saboda ba cin shan shima ƙanshi shima yana da daɗi kuma ga ƙanshi ga daɗi ga sanyi ai se vanilla ice cream ko ba haka yake?

Eh, to gaskiya munfa na wata-wata, gaskiya ne ban da shi, illa al'adu wanda ake yi, ai ba ina kamar ban da wani al'ada na wata-wata masu, gaskiya ban da wani munfa na wata-wata gaskiya, in dai ba wai a gaskiya ban da shi gaskiya, gaskiya babu.

Eh to gaskiya na fi so in hau matakala a Najeriya gaskiya. Amma in dai ba Najeriya ba, na fi so in shiga lift a ko wane ƙasa amma banda Najeriya, saboda Najeriya babu wuta zan iya shiga cikin lift a ɗauke wuta in maƙale aciki gaskiya. Amma na fi so in hau matakala a Najeriya ba lift ba.

Wacce biki na ma so? Gaskiya na fi son bikin sallah ko Kirsimeti. Du wani biki na shagali gaskiya ina so. Saboda ai ya kama. Nijeriya ƙasan mu ɗaya kuma al'a. Mu mutane ɗaya ne, Allahn mu ɗaya ne. Gaskiya ina son bikin nan guda biyu da na yi daban-daban.

Sau nawa kike yanka farce? Eh to gaskiya nakan yanka farce na ne in sun fito kaman kowane sati in sun fito ke nan in kuma ba su fito ba gaskiya barinsu nakeyi saboda kai in yi asaran kuɗi ko ba haka ba amma farcen yankan farce abu ne mai kyau.

Eh, yaya nake, yaya nake shaƙatawa lokacin hutu. To lokacin hutu, lokacin hutu ne ko ba haka ba. Lokacin hutu gaskiya nakan in ina da kuɗi nakan fita in shaƙata in mora rayuwa na inci abinci mai kyau in dawo gida in kwanta. Lokacin hutu kenan gaskiya.

Kana tauna goro? Eh, gaskiya ban cin godo saboda ni ba tsoho bane ba. Amma akwai masu cin goro sosai wanda na sani ko ni kaina ana cin goro a gidan mu amma. Ni gaskiya ban cin goro, saboda goro ai sai tsoho ko ba haka ba? Kuma gashi ni ba tsoho bane ba gaskiya.

Me ne ke ji ranar biyan albashi? Ai, ranar biyan albashi kamar ranar sallan ne ga musulmi ko kuma ranar Kirsimeti ga Kirista, saboda ranar da ake biyan albashi ranar farin ciki ne a wajen aiki ko ba haka ba. Shine babban rana kowane ma'aikaci a ranar gaskiya a wajena kenan.

Me nike yi da farko lokacin da na isa ofis? Eto, abin da nakan fara yi da farko in na shiga ofis shine in duba abin da na ajiye jiya kafin, bar ofis ɗin in komai ya yi daidai. Sai in kira cleaner ko wanda yake sharewa sai ya share min ofis kafin in zauna. Wanda nake kenan.

Yaya nake tsara ayukan da suka fi muhimmanci? Eh, to yanayin da nake tsara ayukan da suka fi muhimmanci shine in ajiye su a gefe, ko kuma in sa musu jan biro a kai cewa wannan sun fi muhimmanci ga wanda ya kamata in taɓa. Far ko in har lalle suna da muhimmanci a wajena kenan ko akan kamfani ko bahakaba.

Kana son karanta littattafai? Eh to gaskiya a waje na littattafai suna manyi wuya in karanta su amma na fita fannin ilimi gaskiya ina karatu ta ka fannin ilimi saboda in ƙaru saboda ilimi shi ne ke shirin zaman duniya a zamanin yanzu gaskiya.

Ya nake neman izinin hutu? E to nakan neman izinin hutu a wajen aiki in na zama banjindaɗi ko ban da lafiya, ko kuma ina da uzuri a gida. Nakan ce musu don Allah ga abinda zanyi a gida ba dan nafi kowa saboda ina da uzuri gaskiya.

Kana da katin kasuwanci? Gaskiya katin kasuwanci ban da shi yanzu, amma ina so in yi saboda kasuwanci na. Saboda in kana da katin kasuwanci kamar ka girmama abin da kake sayarwa ne ko saidawa. Gaskiya ina so in yi katin kasuwanci nan kusa in sha Allah.

Kana son wuri masu hayaniya? Eh to gaskiya ban son wajen masu hayaniya. Inna je waje naga mutane masunyi yawa ma tashi nake in bar wajen saboda ni mutum ne wanda baison hayaniya gaskiya ko kaɗan. Na fi son zauna a ɗaki ni kaɗai ina danna wayata ko ba a gaba.

Menene muhimmanci a cikin abokantaka ehh to abunda yafi muhimmanci shine gaskiya da riƙon amana. Guda biyun na gaskiya da riƙon amana. In babu guda biyun nan a abokan taka gaska to, abokan taka bai cika ba gaskiya.

Yaya nake magance kwoke-kwoke? Eh, to in an kawo mun kwoke-kwoke, mutanen da suka kawo mun kwoke-kwoke nan jiya, me ne matsalar? Me ne ya faru? Me ko faɗa ne me ya haɗasu? Sai in ji bakin kowa kafin in yi shawara, in ba su haƙuri a cigaba da zaman lafiya insha ALLAHU.

Wani app nake amfani da shi don saƙonni? Eh to, nakan amfani da app kala kala don saƙonni amma nafi amfani da Facebook saboda gaskiya wani sai'i contacts ɗina suna Facebook to da su muke labari ko in tura musu saƙo ko muyi nishaɗi.

Kana jin tsoron ƙwari? Eh to gaskiya ina jin tsoron ƙwari indai ƙwarin na da illa, amma indai ƙwarin bai da illa ga jiki na gaskiya baran ji tsoron shi ba. Nafi jin tsoron abunda zai min illah a jiki gaskiya ina mugun tsoron wannan.

Me nake yi a lokacin dana kamu da mura. Eh to, abin da nake yi da na kama da mura shine, farko ina, farko ina sayen maganin mura saboda, duka ina siyan maganin mura saboda in samu sauƙi. Shikenan ma abin da nake yi gaskiya.

Wani malamina na fusso, eh to malamin da na fusso shine wanda yake karanta, wanda yake karanta gaskiya. Ba ya haɗa faɗa ga mutane biyu ba da wani addini da wani addini. A'a, wannan malamin ma Allah ya san ban san shi. Na fi son malami wanda ke faɗin gaskiya.

Abin da nake yi lokacin da nake cikin damuwa, yana kama ina, ina tafiya yawo ko sai tafiyawo in daɓa kowa in zauna cikin mutane, in ga mutane muyi labari, yanda nake yi kenan in ina cikin damuwa gaskiya.

Ita kuɗin wutar wutar lantarki a wata gaskiya ban sani ba saboda har yanzu ina squattin ne, so bani nake biya ba gaskiya. So gaskiya ban san ko nawa bane kuɗin gaskiya. Bale in ce muku gashi nawa ake biya.

Eh ina musafaha da mutane. To any mutunci ne. Assalamu assalamu alaikum peace be upon you. Musafaha ne ai. Su kaga kana mutum dole kama mutum sallama ai ko ba haka ba. Shi ne cika cikin mutane mutum ma zance ko ba haka ba.

Ehto yadda nakesan zama nafison na zauna ni kaɗai ba cikin mutane ba sabida gaskiya bana san zama cikin mutane sosai amma very good person. Ine aza ni mutum ne me shiru ban surutu sosai saboda na fi son in zauna ni kaɗai ban son damuwa gaskiya. Zama waje ɗaya ni kesu.

Eh to gaskiya wasan da ni, wasan da ni ke son yi shi ne kaman wasan game haka. Wasan tv game wanda ake bugawa da, da da keyboard da tv kana bugawa da pad.

Eh to gaskiya, irin wasan da irin wasan da nake a waje ina je waje shine wasan ƙwallo, suna exercise jiki na shine wasan da nake yawan da gaskiya wasan ƙwallo shine yafimin kuma yafi birge ne kuma shi nafi iyawa saboda keeping fit gaskiya nafi son wasan ƙwallo.